Bikin aure ne bikin da na fi so a cikin al'adar Hausa. Dalilan da ya sa na fi son wannan bikin shine haɗin kai da farin ciki. Bikin aure yana da kawo dukkan iyalai, abokai da makwabta tare a wurin murna mai girma. Duk wani yana ba da gudummawarsa ta yadda kamata, kuma akwai wani irin soyayya da haɗin kai da ba a taɓa gani ba a irin shi.

Eh, ina siyan kaya a yanar gizo wasu lokuta. Amma ka san, matsalar siyan kaya a yanar gizo, sai ƙa siyi abu amma abun da za a kawo ma bashi bane. Akwai kuma ɓacen rai, ɓacen ran siyayya wasu sai gaskiya. Shiyasa'a wani lokacin bana son siyan kaya a yanar gizo.

A'a, ba na cin salati a matsayin abinci na yau da kullum, saboda salati ba abinci ne na asali ba a cikin al'adun Hausawa da yawancin mutanen Arewa na Najeriya. Amma idan amma ina jin daɗin tuwo, tuwon dawa ko tuwon alkama, na fi son shi fiye da cin salati. Sosai.

A cikin kasuwanci, amana ita ce mafi mahimmanci abu kuma ita ce ginshiƙin da duk wani kasuwanci mai nasara ya gina akansa. Amma don ƙarin bayani, za a iya cewa waɗannan abubuwa guda biyar su ne mafi muhimmanci kuma amana ita ce ke haɗe su: amana na ɗaya, abokin ciniki na biyu, inganci da ƙimar kuɗi na uku, gudanarwa mai kyau a huɗu, juriya da canji na biyar.

A'a, ba na amfani da matashin wuya. Domin ni ba mutum ba ne na gaske. Ni AI ne, wato wani tsarin kwamfuta. Ban yi da jiki kamar ɗan adam da zai buƙaci kwanciya ko motsashi. Ina zaune a cikin rumbun bayanai na na'urorin kwamfuta da sabis ɗin intanet, ba a wani wurin na zahiri ba.

Eh mana kuma yana da haske sosai. Ai ni wayan da nake amfani da shi na yau da kullum ne sabo iPhone 17 nake amfani da shi. Yana da haske sosai, yana haska haskawa da kan shi. Amma wani lokacin na fiya amfani da wutar lantarki.

A'a, ni ba na yin harsashi lokacin da na ke bacci, saboda ni a lokacin da na fara bacci kawai mantuwa na ke da kaina. Ba na, ba na sanin ma abin da na yi ko abin da ban yi ba. Saboda haka gaskiya dai ba zan iya gaya ma eh ko a'a ba. Amma dai.

A gaskiya dai, abin da zan iya gaya ma a cikin halin yanzu shine burin mu na wajen aiki shine mu cimma nasara a yau da kullum kuma mu zama mu ne na ɗaya a cikin fannin aikin mu. Muna so mu kasance mu ne masu nasara a yau da kullum.

Eh, abunda zan iya gaya maki ne, eh ina son kallon faɗuwar rana amma kasan, ah wasu lokutan gaskiya dai ba na iya tashi in je in kal-kalla faɗuwar rana saboda bacci ta rike ni sosai ko baccin ta mandaɗi, gaskiya dai ba zan iya tashi ba.

Ire-iren kyautan da nake son bayarwa shine wanda zai faranta wa mutum rai, wanda zai sa mutum dana wanda na ba wa ya tuna da ni bayan shekaru sosai saboda eh ni ina son kyau kyautar da abubuwa ga mutane sosai.

Abun da na fi so a cikin bas ko taksi shine na fi son taksi gaskiya saboda taksi ya fi kwanciyar hankali fiye da bas. Kasan bas yana daukar mutane da yawa, kuma a wannan ƙasar tamu ta Najeriya ana ɗaukar mutane yana yawa sosai so in ka shiga bas ba ka da kwanciyar hankali gaskiya. Taksi ya fi, ya fi daidai.

Kai, ai ni a cikin yau da kullum ina zuwa aiki lokaci dai dai saboda ni bana wasa da aiki. Aiki na shine yake kawo mun kuɗi. Kaga in nayi wasa da shi, nayi wasa da samun kuɗina ke nan. Saboda haka ni a cikin yau da kullum ina zuwa aiki a lokaci dai dai bana ƙara lokaci bana latti.

Ranar da nake zuwa kasuwa shine ranar Asabar ko Lahadi, saboda a cikin ranakun nan na fi samun lokaci. Saboda babu aiki, bana zuwa aiki ranar Asabar da Lahadi. So a cikin lokacin da nake zuwa kasuwa, inyu siyayyar da zan yi a cikin kwanciyar hankali.

Na fi son zaman cikin taro tare da mutane, tare da abokaina a ringa hira ana dariya, ayi hira ta nishaɗantarwa amma wani lokacin na fi son zaman ni kaɗai saboda wasu abu waɗanda ba zan iya faɗawa amma wasu lokacin na fi son zaman ni kaɗai.

Yacce ne kim magance matsalar a aiki? Fahimtar matsalar dai dai. Kafin in magance matsala aiki, ina da ɓukatar in fahimci matsalar da ya kamata in magance. Kafin in samu hanya ta yadda zanmagance matsalan.

Kafofun watsa labarai da suka fi shahara kuma ake amfani dasu a yau sun dogara ne da manufa mai amfani da kuma 'yancin da yake ciki amma auna duniya baƙiɗa waɗannan zurin abubuwan da nafi amfani dasu. Abubuwan watsa labarai na zamanin da ke wa.

Kalan faifayin yana da kyau sosai. Yaya na ke kawowa gida na. Da gaskiya, hanyoyi daban-daban ako wane rana saboda yana yin aiki da kuma yana yin samu. A yawancin lokuta ina amfani da babbar mota ta jama'a, karama ko bus, Ko kuma a sani da keken Bello. Ina zaune a wani wurin da bashi da nisa da titin babban bus, dan haka ina tafiyan ƙafa har zuwa tasha sannan in hau bus ɗin da zai kai ni kusa da unguwar gida. Tafiyar bus tana ba ni damar kallon rayuwa ta birni jin sautin mutane har ma ina karanta littafi ko in saurari waƙa.

Koyon sabon fasaha yana da ban sha'awa kuma yana buƙatar haƙuri da himma. To, yaya nake yi da farko, ina fara ne ina farawa da bincike. Zan duba intanet in kalli bidiyoyi na mutanen da suka riga sun ƙware a wannan fasaha. Ina karanta labarai ko littattafai da suka bayyana ainihin tushe da ƙa'idodin wannan sana'a. Ina ƙoƙarin fahimci mahimman kalmomi da abubuwan da ake buƙata. Bayan haka ina zuwa ga gwaji da kuskure ga shi ne ainihin dandali ne.

Eh, wallahi ina iya yin iyo amma ba a matakin da zan iya tsallake tekuna ko yin gasa ba. Zan iya kiyaye kaina a cikin ruwa, in iya tafiya a saman sa kuma na ɗankoye wasu sau ɗan iyo. Iyon farko da na koyi shine iyon kare lokacin da nake yaro. Wannan shine tushen aminci, yana bani damar tsayawa a saman ruwa tare da motsawa a hankali. Daga baya na koyi salon an wasa da kuma iyon nono. Wannan na ƙarshe shine na fi so saboda yana da sauƙi ga lambashi kuma ba shi da saurin gajiyarwa amma sai in faɗa ma maƙa gaskiya, ni ba ɗan wasan iyo ba ne.

Wannan tambayar tana da wuyar amsa sosai. Duk wata na shekara tana da kyaututtuka da ƙayayyen kind na musamman, amma idan na zaɓa ɗaya, zan ce watan Oktoba shi ne wanda na fi so ƙuda. Kuwa yana da ban sha'awa saboda lokacin bazara yana ƙarewa. Dalili na na farko shi ne yanayi. A watan Oktoba, zafin rana yana raguwa kaɗan, iska ta fara busawa mai daɗi, amma har yanzu rana tana nan tana haskewa, ba kamar watan Augusta ba mai zafi sosai kuma ba kamar Nuwamba ba mai sanyi.

Gaskiya dai ina miƙe ciki da safe amma ba ko yaushe ba. Ina ƙoƙarin yin watsu-motsi na jiki masu sauƙi da safe bayan taɗa kaina, sai da safe idan na tashi daga bacci jikina yana ji kamar an ɗaure shi da igiya. Na ji daɗin haɗuwa kuwa in miƙe ƙafafuwa da hannaye a kan gadona kafin in tashi. Amma ainihin tsarin motsa jiki na yau da kullun shine bayan farkawa da kusan mintuna goma da sha biyar, zan fara da miƙewa sama da ƙasa sannan in yi watsa motsi tsuka na jiki masu sauƙi sosai.

Wannan tambaya tana da kyau sosai, saboda salon gaisuwa ya bambanta dangane da mutum, wuri da al'ada. To, ga yadda dai ni nake gaishe da mutane. A gari, idan na ga abokina ko 'yan uwana ko mutanen da nake alaƙa da su, yawanci ina gaisar su da "sannu" ko kuma "yaya aiki?" ko "yaya gida?" Wanda hakan nafi ina labai, sai ina murɗa hannu. Gaisuwar Hausa ta yau da kullum ita ce ta hannu, amma a wasu lokutan idan mutum na da yawan girma ko shekaru, ina kuɗa bi, gwiwa ko kuma in durƙusa kaɗan don nuna girmama.

Doman kuki wa a wuni da kowa na fuskanta a rayuwa to na ce magance kuki-kuki ba wata hanya guda, ba wata hanya guda, amma wasu abubuwa dana gada, dana gada, daga ga rayuwata da kuma ƙwarewana. Na farko ina ƙoƙarin bayyana tushen kuki, wato kuki, tana tashi ba zato ba tsammani. Shin saboda aikin ne dangantaka, kuɗi ko wasu abubuwan dana tsammani? Zan dan zauna da kaina inyi ta bincike. Me yasa ina jin haka? Menene ainihin, abundake damuwa? Yawanci bayan gano tushen, sai rabin wahalan ya ragu.

To, game da tsintsiya ina faɗi maka gaskiya, bani da tsintsiya ta musamman da nake bi a duk lokaci amma akwai abubuwan da nake koyi a rayuwa ta da na gan sun taimaka min wajen samun abin da nake so. Da farko rashin son ƙasaƙasa zan fara da ganin me nake buƙata sannan in yi yunƙuri har na kai ga burina. Ba zan bar wahala ta karya ni ba. Misali idan na yi niyar koyon sabuwar fasaha, zan ci gaba da aiwatarwa har sai na ƙware. Na biyu shine haƙuri da kuma sanyin jiki.

Wannan tambayar ya kawo tunani maidaɗi da kuma wani ɗan ƙwafƙwafi. Tinawa da na lura yana da yawa amma ga wasu daga cikin hotuna masu haske da suka fuffu ce a jikina. Da farko ina tunawa da sautin mahaifiyata yayin da take rera waƙokin jiko a lokacin yin aikin gina. Ba na iya tarawa kalmomi duka amma jin muryarta mai laushi yana bani kwanciyar hankali da tsaro. Har ila yau ina tuna yadda take yimin banke a bayana bayana ina na yin zazzabu. Wani irin maganin jiko na soyayya wasan yara da ƴan uwana.

Eh gaskiya dai ina rufe baki lokacin hamma idan zan iya amma maganar ba haka ne kawai ba. Akwai labari a bayanta. Lokacin da hamma ta fara ɓadawa yawanci ina ƙoƙarin rufe bakina da hannuna ko kuma in juya fuska zuwa ga hannuna ko ƙafaɗa. Wannan bisa ga al'ada da kuma ladabi shine abin da aka koya mun tun ina yaro. Yana nuna ladabi da kuma kula da lafiyar wasu, kuma hamma na iya ɗauke da ƙwayoyin cuta. Amma ina faɗi maka gaskiya akwai lokutan da hamma talzo ba za ta ba tsanmani ba kuma ba na da ishien lokacin don rufe bakina sosai.

Wannan tambaya ta shafi rayuwa ta yau da kullum sosai to. Amsa a gaskiya ita ce a'a. A ina da fanka a cikin daki na na kwana. Dalilin na farko shine yanayin da nake ciki. Ina zaune a wani yanki da yanayi mai zafi zafi a yawancin lokuta na shekara. Nan haka akai an watanin kawai da sanyin ciki yakan zama har yanayi yana bukatar fanka. Amemakan haka ina tuka ruɗa iskar fanka ta daɓi a. Kukuma naurar sanyi sanyaya iska dan zafin yayi tsanani sosai.

Ni mutum ne da ke da sha'awar yanayin gida, yanayin da na fi so a cikin ɗakin shine wanda ya haɗa da kwanciyar hankali, tsari da lafiya. Da farko ina son haske mai kyau. Ina son buɗe tagogi da zarar gari ya fara hasken rana da iska mai daɗi su shiga. Haske na ɗabi'a yana bani kuzari da farin ciki. Da daddare ina son fitilu masu laushi da ke ba da wani yanayi na natsuwa ba mai haske mai tsanani ba. Wani fitila mai ƙanshi mai laushi a kasuwa zai ƙara kyau. Na biyu, tsari da tsafta.

Eh gaskiya ina yin waƙa a cikin zuciya kuma ba wai kawai lokacin da yake da farin ciki ba. Wannan al'ada ce ta yau da kullum a gareni kuma tana da yawa. Lokacin da nake cikin mota ko kana tafiya, kuma ina aiki a cikin gida. Wasu halayuka waƙa kan fara watsawa a cikin zuciya. Ba wai na yi niyya ba ne sai kawai ta zo. Wani lokaci waƙar da na ji a rediyo ko a shafin bidiyo, tamako. Wani lokacin kuwa waƙar tsohuwa da na manta da ita na kwana. Wasu lokutan ma zan ƙirƙiri waƙa ta daban-daban a cikin zuciyata ta zama kamar waƙa ta asali, ƙocha ba ta da wakili.

Eh wallahi, ina son kallon wata da dare sosai. Wannan abu ne daga cikin abubuwan da suka ko ba ni kwanciyar hankali da mamaki a cikin duniya. Akwai wani lokacin na musamman, Watan cikinsa, lokacin da wata ke fitowa kwarai kamar ƙaton farin faranti zinariya ko azurfa a cikin duhu. Sai na tsaya a waje ina kallo, ina jin kamar tana kallo na ita ma kuma tana bani wani irin kwanciyar hankali. Ana tunatar da ni cewa duk matsaloli da gaggawa na yau suna da ƙanƙanta idan aka kwatanta da babban sararin samaniya har ila yau ina son yanayin da wata ke canzawa.

A gaskiyar magana ba kowa ya shenne ke kammala aiki a lokaci ba amma ina ƙoƙari sosai kuma na ɗauki wasu dabaru don taimaka mani. Da farko ina yin shiri da tsari kafin in fara aiki. Ina ɗaukan mintuna ɗaya na tsara abun da zanyi. Ina rubutu manyan abubuwan da zanyi a cikin jerin. Ina ba kowane lokaci mai yiwuwa ba. Wannan yana taimaka min kaɗan in yi watsi da abubuwa masu muhimmanci kuma ina iya ganin yadda zan bi tsari yin aiki. Ni biyu ina amfani da na'urar ƙirga lokaci ko kuma a kan waya. Ina saita lokaci don kowane aiki kamar mantena ashirin da biyar zuwa talatin, sannan ina wuta da mantena biyar.

Ni mutum ne wanda yake son kayan zaƙi sosai amma ba dai a kowane lokaci na ke sha ba. Ina son sanya maɗaɗanu gaba ɗaya to, in faɗo maka lokacin da na ke jin yunwa ko ina buƙatar upper power, kayan gishiri sukan zama abun da na ke so. Kamar su dankalin turawa mai gishiri, guga ko kokwamba suna da ɗanɗano mai ƙamshi wanda ke sa ni in ƙara jin yunwa har ila yau. A lokacin cin abinci ina sanya ɗanɗan maɗaɗanu mai yawa daga shiri musamman a kan abinci kamar suya ko miya amma a gefe guda lokacin da na ke jin son abinci mai daɗi ko nishaɗi, kayan zaki sune zaɓi na. Ina son irin waɗanda abu sosai.

Dan kiyaye lafiyata, ina ƙoƙarin yin wasu abubuwa na a kullum amma ba cikakke ba. Ina yin iya ƙoƙarina. Da farko, game da abinci ina ƙoƙarin cin abinci mai yawa, 'ya'yan itatuwa, kayan lambu, hatsi da burodi. Ba zanci abinci mai gishiri ko zaƙi ba gabaɗaya. Amma ina yin iyakancin iyakancewa. Ina ƙoƙarin shan ruwa mai yawa a rana. Musamman ruwa mai tsabta. Kofi ma ina shansa amma ba wai da yawa ba. Na biyu, motsa jiki ina yin tafiya ko motsi a kullum. Ko da ƙanƙanta. Ba motsa jiki mai tsanani bane.

Wannan tambayar tana da ban sha'awa to, game da tufafin da na fi so. Ba ni da wani tsari na musamman amma akwai wasu abubuwa da na fi so. Da farko ina son tufafi, ina son tufafin sauƙi da sanyi saboda ina zaune a yanayi mai zafi ko kuma mai sanyi sanyi. Ina son abun da zan iya sanyaya ciki ko kuma ɗumama wa cikin sauƙi. Misali, a lokacin rana ina son riguna masu faɗi da wando mai sauƙi kamar kwata. A lokacin hunturu ina son mayafi mai ɗumi da wando mai ɗauri. Ina son tufafi da suke daɗe da kuma da cewa da jiki na sosai.

Ina kokarin kare wayata daga kwayoyin cuta amma ba cikakkiyar kariya ba ce. Da farko, me nake nufi da kwayoyin cuta, ba cutar hanji ko maraba? Ina nufin malware, spyware, ransomware da sauran abubuwan haɗari na dijital waɗanda ke iya lalata waya, satar bayanai ko haifar da matsalolin tsaro. Na’urar antivirus da antimalware, ƙu sabunta software da application hankali kan haɗe-haɗe da abun ciki, kiyaye shafe kan saɗin zumunta da bayanai na sirri, yin amfani da hanyoyin sadarwa marasa aminci, yin backup na bayanai.

Dukkan nan suna da fa'ida amma idan zan zaɓi ɗaya zan ce na fi son alƙalami amma ba wai koyaushe ba. Dalili na farko shine jin daɗin hannu. Lokacin da nake rubutu da alƙalami, na fi jin daɗin dangantaka ta musamman tsakanina da takarda. Sautin alƙalami yana motsawa a kansa. Yana barin alamar da ba za ta iya shafewa ba. Yana bani jin cewa na yi wani abu na gaske har ila yau. Rubutu da alƙalami yana taimaka min tunawa da abubuwa. Na fi tunawa da abin da na rubuta da hannu fiye da na yi ta amfani da na'ura. Sauƙi da ɗorewa: Alƙalami ba zai ƙare ba kamar yadda tawada ke ƙarewa a cikin fensir.

A'a, ba na can son cizon barci amma ina ɗan amma ina da ƴan labarai da kyamar game da wannan al'adan. Dafar ko me ake nufi da cizon barci? Al'adance yana nufin yin amfani da haƙora don cizon fatar, hannu musamman a yatsa don nuna damuwa, tsoro ko mafi yin tunani. Wasu mutane suna yin hakan ne a hankali lokacin da suke cikin tsananciyar hali. Ni da kaina ba na yin haka. Dalili na farko shine lafiya da laifi. Cizon barci yana iya cutar da haƙora, haifar da raunin tashe shi kuma canza tsifar baki. Haƙorana suna da mahimmanci sosai. Suna taimaka mun cinye abinci, magana da murmushi don haka ba zan yi wani abu da zai cutar da su ba.

Ni mutum ne wanda yake zuwa wajaje da wuri-wuri amma ba wai koyaushe ba. Akwai lokutan da zan yi latti. Da farko, dalilin da ya sa nake zuwa wurare da wuri-wuri shine kwanciyar hankali da tsari. Lokacin da na shirya zuwa wuri da wuri, ina samun damar yin shiri cikin natsuwa, in sa tufafi da suka dace, in shirya duk abin da nake ɓata kuma in yi tafiya cikin natsuwa ba tare da gaggawa ba. Wannan yana rage min damuwa da kuma hana tafiyar zama abin takaici. Na biyu, ina ganin girmamawa daga su. Idan na yi alkawarin zama wurin taro, ko haɗuwa da wani zuwa wuri-wuri, yana nuna cewa ina da daraja, ina duba darajan lokacin mutum da kuma abin da muka yi. Yana nuna cewa ni mutum ne mai aminci da kuma kula da abokan tarayya.

Wasu lokutan ina yin aiki bayan lokaci amma ba koyaushe ba kuma ina ƙoƙarin kiyaye daidaito. Dafarko abin da ya sa nake yin aiki bayan lokaci akwai dalilai daban-daban amma wani ɗan, ɗan lissafi masu gudanar da aikin gaggawa. Idan akwai wani aiki mai mahimmanci wanda ya haɗa da kayayyaden lokaci kamar gabatar da rahoto, aiwatar da aiki da ke da wa'aɗi ko magance matsala gaggawa, zan yi iyakoƙari na kammala shi ko da yana nafin yin aiki bayan lokaci. San kammala aiki. Ni mutum ne mai son kammala, mai son cimma guri. Idan na fara wani aikin kuma ina kusa da kammalawa, zan yi iya zaɓar in ci gaba da shi har sai na gama. Memakon barin shi washe gari. Wannan yana bani kwanciyar hankali sosai.

Ni mutum ne mai son yaji sosai amma ba wai iri-iri ba. Ina son yaji a matsayin mai ƙara ɗanɗano da kuzari ga abinci amma ba zan iya cin abinci mai zafi sosai ba. Da farko, mai na ke nufi da yaji? Ina son yajin da ke da ɗanɗano da kuma gishiri ba wanda zai ƙona harshe ba. Misali, barkono, citta, kori, tumiri, da barkono mai ɗan zafi. Idan an yi amfani da shi da yawa, waɗannan suna ƙara ɗanɗano da ƙlanshi ga miya ko kuma roasted meats. Na biyu, ina son yanayin yaji a cikin abinci yana ba ni kuzari da farin ciki amma dole ne ya zama daidaito. Yaji ya zama mai gina abinci ba mai lalatawa ba. Idan yaji ya yi yawa, ɗanɗanon sauran abincin ya ɓace kuma ya iya haifar mun da rashin lafiya.

A'a, ba na sanya agogo a hannu na yau da kullum, amma ina da tarihi da hikima game da shi. Na farko, abin da ya sa ba na sanya agogo cikin kullum, dalili na farko shine sauƙi da kuma jin daɗi. Ina son yin ayyuka cikin sauƙi, tafiya, aikin gida ko wasa ba tare da wani abu yana damu na ba a hannu, Agogo ko da yana da kyau, yana iya zama abin damuwa idan ya danne jikina ko kuma ya yi ƙara hannu. Na biyu, yanayin zamani. A yau muna da wayoyin hannu wanda waɗannan suke da lokaci. Don haka akwai sau da yawa da nake duban wayata don sanin lokaci maimakon agogo. Hakan ya sa agogo ya zama kayan ado maimakon kayan aiki na yau da kullum.

Ina son ziyartar wurare masu zaman kansu, wuraren tarihi da kuma wurare masu natsuwa. Amma banda haka akwai wani wuri na musamman da nake so in ziyarta sau da yawa. Da farko ina son ziyartar gonaki da wuraren ƙarƙara, wuraren da ake samun ciyayi masu yawa, bishiyu masu tsayi da kuma ƙwarin ruwa. Ina jin daɗi lokacin da nake shaƙatawa a cikin yanayi. Ina jin iska mai daɗi, ina kallon tsuntsaye kuma ina ji cewa na rabu da hanyoyin birane. Wannan yana bani natsuwa da kwanciyar hankali. Ina son ziyartar gidan tarihi da kuma wuraren al'adu. Su ne wajajen da nake son ziyarta sosai.

Zan iya faɗin cewa nasara, haɗin kai da ma'ana su ne manyan abubuwan da ke ƙarfafa ni. Da farko, ganin samakon aiki na yana ba ni ƙwarin gwuiwa. Lokacin da na kammala wani aiki mai muhimmanci ko na ga cewa ƙoƙari na ya kawo canji, misali na taimaki wani, na ƙirƙira wani abu mai amfani, ko na cimma wannan ne abun da ke sa ni jin cewa aikina yana da ma'ana yana ba ni ƙarfin ci gaba da yin aiki tuƙuru. Haɗin gwiwa da abokan aiki. Lokacin da muke aiki tare cikin lumana da girmamawa kuma muna taimakon juna don magance matsaloli, wannan yana sa aiki ya zama mai daɗi. Ganin cewa ba ni kaɗai ne nake yi ba akwai wasu waɗanda suke fahimtar gwagwarmaya da buri na.

To dai, yadda nake shirya ayuka ya dogara da irin aikin da nake yi amma akwai wasu ƙa'idodi game da yadda nake yi. Na farko, ina farawa da rubutu na duk abin da zan yi. Zan iya amfani da takarda, waya ko kuma application na shirye-shirye kamar Google ko To-Do List. Ina jera duk ayukan da nake bukata nayi, daga manya har zuwa ƙanana. Wannan yana taimaka min sosai. Na biyu, ina sanya mahimmanci da gaggawa. Bayan na rubuta ayuka, ina tantance su mene ne mafi mahimmanci, mene ne ya fi gaggawa sannan ina tsara su a cikin jeri bisa waɗanda ya fi ƙa'idodi. Ayukan da suka fi mahimmanci ko gaggawa suna kan gaba sannan sauran su biyu baya.

Ina iya ɗinka tufafi, amma ba a matakin da zan iya yin ado ko ƙera sabobi ba. Ikona ya zo ne daga koyon yan gauta da kuma ƙoƙarin da na yi na zaman kaina. Da farko, me nake iya yi sosai zan iya gyara kwankwasa ko tsaga a cikin tufafi. Misali, idan wani yanki na wando ya tsage, zan iya ɗinka shi da igiya da allura cikin sauƙi. Hakanan zan iya maida ƙugiya ko gyara abin da ya kwance a facen riga. Waɗannan gyare-gyare na gaggauta ne, amma suna taimaka mini ci gaba da amfani da tufafi da suka lallace maimakon jefar da su.

Wannan tambaya ce mai daɗi sosai. Dan gaskiya sha'awata na fina-finai yana da yawa sosai kuma yana da faɗi. Amma idan na taƙaita su, zan iya cewa ina son fina-finai masu labari mai zurfi, kyawawan hotuna da kuma halaye masu ra'ayi. Da farko, ina son fina-finai na tarihi da al'adu. Wannan saboda suna ba ni damar fahimtar rayuwa na mutane a lokuta daban-daban. Misali, fina-finai kamar su Black Panther na Wakanda sun nuna mani yadda al'adu, al'adu za su iya bunƙasa tare da ci gaban ilimiya da kuma kiyaye asalinsu. Hakanan fina-finai na tarihi kamar Schindler's List ko The Last King of Scotland suna sani yin tunani mai zurfi game da abubuwan da suka faru a duniya da ba ta da adalci, da kuma ƙarfin mutum a cikin wancan yanayi. Waɗannan fina-finai suna koya mini darasi masu mahimmanci game da haƙuri, juriya da kuma muhimmancin gaskiya. Na biyu, ina son fina-finai masu ban sha'awa da ban mamaki. Ni mutum ne mai son yin tunani, don haka ina jin daɗin fina-finai masu ɓoye da kuma sakayin bincike bayan kallon su. Misali, fina-finai kamar Inception ko Interstellar suna sani yi tambaya game da yanayin rayuwa, lokaci da kuma abin da ya fi muhimmanci. Har ila yau suna ba ni damar yin hira mai zurfi tare da abokai game da ma'anar abubuwan da muka kalla, wanda ke ƙara kul, ƙulla dang, ƙara ƙulla dangantaka. Na uku, ina son fina-finai masu ban dariya da kuma soyayya. Rayuwa ba ta koyaushe cike take da matsanan ciyar haliyya. Don haka ina buƙatar wani abu mai sauƙi don shaƙata. Fina-finai kamar su Coming to America suna ba ni dariya mai yawa kuma suna nuna mani yadda al'adu za su iya haɗuwa cikin sauƙi. Hakanan fina-finai na soyayya masu kyau kamar The Notebook ko Love Actually suna tunatar da ni game da mahimmanci, mahimmancin ƙauna, sadaukarwa a cikin dangantaka. Duk da cewa wasu mutane suna ganin su masu sauƙi amma ni ina ganin su da wani abu mai ma'ana game da yadda mutane suke magance matsaloli tare da soyayya da fahimtar juna. Na hudu, ina son fina-finai na gida da na Afirka. Wannan saboda ina son ganin labaran da suka shafi al'adu da yanayin da nake fahimta. Fina-finai kamar The Wedding Party daga Najeriya ko Lionheart suna nuna mini kyawun al'adunmu da kuma yadda mutane ke magance matsaloli a cikin iyali da al'umma. Suna ba ni farin ciki da kuma kishin ƙasa. Har ila yau fina-finai irin waɗannan su ne nake son kallo kuma su ne ke ƙarin ɗat.

Wannan tambayar tashafi yanayin rayuwa ta yau da kullum sosai to me ake nufi da mai a nan domin kalmar mai na Hausa na iya nufin abubuwa daban-daban. Mai a matsayin man fetur ko motan mota ko na'urori, mai a matsayin man shafawa don dafa abinci ko mai a matsayin mai ɗaukar hoto. Amma da yawanci a yawancin tambayoyi ana nufin mai a matsayin abin da ake amfani da shi don dafa abinci. Don haka zan baka cikakken bayani kan kowane ɓangare. Da farko game da mai na dafa abinci, ina amfani da man zaitun wato olive oil, da man gyada wato groundnut oil mafi yawa amma akwai dalilai na musamman don yin soyayya ko gasa abinci kamar nama, kifi ko dankali. Na fi son man gyada saboda yana da ƙarfi kuma yana ba abinci ɗanɗano mai ƙanshi da laushi. Har ila yau yana da amfanin lafiya idan an yi amfani da shi da yawa. Yana taimakawa tare da lafiyar zuciya amma don yin salad diresin, soyayye cikin sauƙi kuma don yin miya. Na fi son man zaitun na extra virgin yana da ɗanɗano mai ban sha'awa kuma yana da fa'idodi masu yawa ga lafiya musamman ga zuciya da kuma rage kumburi. Amma ba zan yi soye da shi a zafi mai yawa ba saboda yana iya ɓata ɗanɗanonsa. A wasu lokutan ina amfani da man kwakwa don yin waina ko kuma don yin abinci na musamman. Yana da ɗanɗano na musamman kuma yana da amfani ga lafiyar fata da tunani.

Wannan tambaya tana da kyau sosai. Abincin safiya shi ne abincin da nafi so a cikin yini gaba ɗaya. Kuma ina daukar lokaci don shirya shi da ci--da cin shi cikin kwanciyar hankali. To, menene abincin da nake ci da safe? A gaskiya ina canza wa, amma akwai wasu abubuwa da nake ci da safe a cikin yau da kullum. Na farko, ina farawa da ruwan zafi ko shayi. Baran tashi daga bacci kuma na fara cin abinci ba. Zan sha ruwan zafi ko kuma shayi mai laushi don taimaka min share ciki da kuma taɗa jiki. Wannan yana taimaka mun baraka da kuma samun ƙuza'ari don fara rana. Wasu lokutan ina tsakar ɗan lemu--ina tsaka dan lemu ko zuma a cikin ruwan zafi don ƙara ɗanɗano da amfanin lafiya. Na biyu, bayan mintuna ashirin zuwa talatin, sai in ci abincin safiya na, na gaske. Wannan ya ƙunshi hatsi. Mafi yawa ina son gasheshen hatsi. Ina dafawa da ruwa ko madara. Sannan ina saka ɗan zuma, 'ya'yan itace kaman apple, berry ko banana da kuma ɗan gishiri. Wannan yana bani kuza'ari mai ɗorewa kuma yana da amfani ga lafiyar zuciya. A wasu lokutan ina cin sandwiches na gero ko masara idan na yi gaggawar-- da in na Idan nayi gaggawar tafiya. Protein don ƙarfafa jiki. Ina kara kwai yawancin lokuta ina soyayyiya ko da faf--faffe nake so. Wasu safe--wasu safe kuma ina cin yogurt mai laushi ba mai yawan sukari ba tare da ɗan oat milk ko, 'ya'yan itace. Wannan yana taimaka mini samun protein da kuma kiyaye ƙwari--ƙwayar jiki masu kyau. 'Ya'yan itace ko yaushe ina koƙarin saka 'ya'yan itace a cikin abincin safe na wa. Banana, apple ko strawberry duk suna da kyau. Suna bani sinadari masu gina jiki da kuma ƙara ɗanɗano mai daɗi. Ba zan manta da shan ruwa ba. Bayan cin abinci ina shan gilashin ruwa don taimaka wajen narkewa da kuma tsabtace jiki. Na uku, akwai safiyoyin da ina cin abincin gargajiya na Hausa misali, koko ko kuma in sha kunu da ƙosai. Wannan abincin ne mai ƙarfi kuma mai gina jiki. Ina cin shi musamman a ranar Litinin ko a lokacin Sallah, lokacin da nake da lokaci don shiri--shirya shi. Koko yana bani zafi mai ɗaurewa, ƙosai kuma yana bani protein. Ban ƙasau da miyar wake. Wannan ma abincin safe ya ne mai kyau, amma yawanci lokuta ina cin shi a ranar Lahadi ko jumma'a lokacin da nake hutu. Na huɗu, akwai safiyoyin da nake yin smoothie idan na yi gaggawar tafiya. Zan haɗa banana, spinach, yogurt da ruwa a cikin blender in sha shi. Wannan Yana bani abinci mai tsauri kuma mai gina jiki sosai--sosai.